Abdullahi ya zama Abu, Muhammad ya zama Mammu. Faɗa yadda sunna suke takaitawa. Zainab ita ta zama Abu. Ana cire wasu haruffanni na cikin sunan domin sunan ya taƙaita. Abun da yake faruwa kenan, shi ya sa ake taƙaitawa sunan saboda samun sauki wajen faɗa.

Labarin wani tafiya da ba ta tafi daidai ba, yadda muka fita daga ciki, da tafiyar da muka yi wadda ba mu tafi daidai ba shine tafiyar mu zuwa Onacha. Lokacin da mota ta dinga lallace mana a hanya, da ƙyar da ƙyar muka samu aka lallaɓa motar nan da tafiya, sai cikin dare lokacin muka isa.

Kana fi son fanka ko AC? A'a, ina son fanka. Saboda AC tana sa mura, tana shiga ƙashi sannan kuma tana kawo ciwon sanyi. Shi yasa ban cika son amfani da AC ba akan fanka. Amma ita fanka sanyinta baya illa kamar AC. Saboda AC illarta tana da yawa.